Eh, ina iya rera waƙa. Ina iya rera waƙa alal misali sabida naji daɗi na kuma nishaɗantu, na ƙaru ko kuma na rera waƙa dan na samu kuɗi, na sayar ko kuma dai wani abu makamancin haka. Ina rera waƙa. Umar! Ina rera waƙa ne dan na samu na cin abinci, na ɗan sararawa da kuma wasu ƴan abubuwa wanda suke matsal-tsalu ne na rayuwa ina maganinsu.